So, so ɗaya ne ke yanke barci a sati. Wani lokacin dai yakan kai ni sati huɗu. Amma dai yana da saurin fitowa dai. Dan ko jiya ma saidaa na yanke shi. Abun da na yanke ya kai sati uku. Shiyasaa na ke ƙoƙari ni na koma yanke shi duk bayan sati. Amma dai zan ƙi shi sati ɗaya kuma zai dame ni. Shi dai na yi ƙoƙari na fara yin haka after two weeks. Har yai sati uku. To abin da nake so in koya ke nan. Saboda shi ne cika tsafta ta. Wannan abin shi yasa na ƙi yanke shi a kai a kai. Saboda kasance cikin tsafta a ko da yaushe.

Ina amfani da apps da dama. Ina amfani da Wasuph, Twitter, Facebook, um, gasunan dai hadda Instagram. Nakan ampani da su wajen tura saƙonni akai-akai. Amma dai na fi ampani da Wasuph wannan na fi receiving saƙo kuma na fi sending ɗin saƙonni. Wan da ɓangaren Wasup ko da yaushe a cikin karɓar saƙonni nake. Yanzu ma haka kafin nayi komai sai na fara karɓar sako ta wasup nayi recieving na tuttura. Haka ma yanzu akwai saƙonnin da ban gama turawa ba kuma ban gama karanta su ba. Ina kusa da kowa. Mutane ko da yaushe sun mai da hankali akan Wasup, sun mai da harkokinsu na sikansa. Za a yi tallace-tallace, za a yi wasu ma akai suke ɗora man hajojin da suke koya ma mutane sana'u yare da aiki da inda mutum zai kasance ya bi da rayuwarsa kamar wanda suke koyar da zaman takewar aure da tallan magungununsu, na mata, na maza da kunkuwa ne gasu nan dai kala-kala dai kamar yadda ake yi a sauran shafukan. Kuma abin da ya sa na fi sanin shi wannan ɓangaren saboda na fi amfani da Wasup gaskiya shi ya sa.

Abubu-abubuwan da yake mafi muhimmanci a kasuwanci, farƙo gaskiya da riƙon amana da mutunta juna. Wannan ya fi komai muhimmanci a ciki. Kome za a yi indai a ka rasa wannan, toh ba inda za a ji. Amma inda ake ce za a samu gaskiya da riƙon amana, toh za a samu abun da ba a taba tunani ba. Saboda da abin da za a samu, indai a ce za a samu ha'inci da cin amana, to wannan abin zero gwaji. Ba za ma a je ko ina ba, za a ga abin ya lalace. Amma indai bawa mutum ya riƙe gaskiya, to koda cutar sa ake watarana sai yayi dariya. Koda an jarabashi da yin wani abu, jun wani abu mara daɗi ko harka tsafta da garansa. Ciki zai samu nasara sannan kuma duk wanda suke me wannan abin da suke masa za su gajiya saboda za su ga ai suna yi ne na daga ci gaba. Suna yi yana yin gaba su kuma abubuwansu yana taɓarɓarewa kuma sannan zan zama sarƙansa saboda muddin su kaga cewa ya fahimci abin da suke masa. To za su koma kuma wasan ɓuya.

Abun da nake fara yi ina shiga ofis, zan ce morning Ogabi to morning Dan. Sai na je na fara gaida ita rajistara ɗunmu. In shiga toilet in fitsari sai in dawo, in ci cire chazozin da suke aljihuna in ajiye a kan, eh, kan tebur. Wani lokacin in zauna na tuttu ra saƙonni in ƙarasa activities ɗin da nake akan mining sai in je in ɗauko charger ta, umm, maƙala a cikin plug, plug in ɗin ta sai in sa caji. Sannan in zauna a, a tsakar in da nake yi ina jan carbi, ci gaba da yin abuna. Sannan kuma ci gaba da gaisawa. Sannan bayan haka idan na samesu suna yin magana ko kuma akwai masu tambaya ta irin abubuwan da ya faru a Kano ko a gida unguwar mu sai a ringa tambaya ta, ya kake ganin abun yake? Sai mu ci gaba da yin magana. Shi kuma Yusuf damain yana cikin, eh, wannan open court. Idan naga shiru shiru zan me magana ta through message in ce mai, "Yi fito mu je mu ci abinci." daman da shi muke zuwa cin abinci duk safiya. Zan rakashi ya fara cin abinci a wurin wata idoma ko igala ce de ga gata nan dai. Iya abun da yake ci shinkafa ce da miya sai nama. Shi ba, baya amfani da, da wake. Muna hira yana cin abinci har ya gama sannan ya zo biyan kuɗi most of the time zai ce akwai kuɗi yana da cash. Kodam bana son bayarwa dai amma saboda inda muke da shi baya mun ƙoro ko kuma yana da kirki. Bani da kuɗi ma yana bani sai in bashi. Sai mu, sai in munzo wurin Me POS in ya cire sai ya bani. Wani lokacin ma sai na ɗauko me sai yace, "Ah, ai yana da kuɗin ma." Saiya ɗauko sai ya bata. Daga nan sai mu taho mu ci gaba da maganganu. Ya ringa bani labarin yadda sukayi da fiance ɗinsa. Abubuwan da suke wakana na rashin daɗi saboda iyayenta suna nuna alamun ba za su bashi ba. Toh, ni kuma zan taɓa yi shawar wari ina mai addu'a. Sannan kuma ina ƙarfafar gwiwarsa sai kuma ya ringa cewa da Allah ina barar addu'a. A ringa sa ni acikin addu'a. Ince bamatsalah, Allah ubangiji yasa alkhairi Allah ya tabbatarwa da kowa alkhairi. Ni kuma sai yaraka ni gurun wata, mata da take gasa doya wacce take haɗa da plantain da wake. Za a zuba mun na ci. To saboda yana da azazala, me sauri me sauri mudawo. Kawai sai in ce a zuba mun a takeway. In aka zuban a takeaway sai in zo ofis sai in ci abinci na.

Aa bana sa tabarau fa da dai na saka shi. Wallahi na saka shi saboda lokacin da nake hawa mashin. Haka kurun kawai sai in je fa kasuwar Wambai. Nai ta ne man tabaran da zemun, in ta gwadawa in ta gwadawa saboda yana yi wa mutane kyau. Kawai sai na ringa nima nema ya za'ayi na ringa sakawa. Kuma yanzu akwai irin modern design haka. Design sun yi kyau wanda zakaga yan birni da manyan yara suna sawa to yana burge to yana da kuɗi. Kuma ina da ambition ɗin very soon zanfara sawa saboda yana wa mutane kyau. Kuma daɗin daɗawa, Zara ta ce na ringa sawa. Kuma ina da ambition ɗin very soon zanfara sawa saboda yana wa mutane kyau. To itama tana sa wa shiyasa take ceman na ringa sawa.